Ina wanke tufafi na kowacce sati, ina wanke kowacce sati saboda banason tara kayan wanki. Wa'yansu lokutan igiyan shanya na cika da kaya kuma ba kowane lokaci ake samun rana ba saboda kayan su bushe da wuri.

Eh ina ciniki sosai a kasuwa saboda waɗansu lokutan in mutun ya je kasuwa sai ya lura cewa abubuwa da yawa suna ƙara kuɗi. Waɗansu ɗan kasuwan suna sa riba mai yawa waɗansu kuma basa sa riba mai yawa don haka ciniki ya zama dole.

Ina share ƙura kowace rana saboda idan ban share ko wace rana ba ƙura za ta riƙa taruwa kuma ran da zan tashi gogewa zai yi wuya ko kuma aiki yayi yawa amma ina gogewa kowace rana ko ina zai yi haske ya kuma yi kyangani.

Ina amfani da tsintsiyar laushi kuma ina amfani da tsintsiyar kwakwa. Tsintsiyar laushin tana kwashe kura da kyau da dauɗa. Tsintsiyar kwakwa kuma ina amfani da ita don sharan waje saboda tana shara da kyau tun ba harkan tattara ganyaye da itatuwa ba.

Ina kallon madubi kowacce rana saboda ina fita kowacce rana zuwa wurin aikina. Haka sai na kalli madubi in ga idan tufafina sun yi fes da kuma duba fuskata in ga ko tayi kyau kana in fita. Dan in ban duba ba na fita hankalina bazai kwanta ba.

A'a, bana kallon taurari da dare saboda bana mafita in dare ya yi. Da dai yamma ta yi, na riga na shige gida. Dan haka bana kallon taurari da dare. In na dawo kuwa, sai dai in kwanta kawai in huta bayan na gama wanka na kuma ci abinci.